Idan za ku yi zan, za ku iya zance da kanku na shekaru goma masu zuwa, me za ku tambaya? Gaskiya tambayar da zan yi ma kaina shine game da burin ka na, burin na in zama likita da kuma burin na in zama pilot. Waƴannan burince burincen guda biyu su ne zan yi magana a kai kuma su ne zan so na ga na yi, na ga na cimma manufarsu dan ganin cewa na samu abin da nake so. Sa'an nan kuma yana da burin haɗa iyali na shekara goma a ce na zauna a rayuwa na ga ni, ga iyalina, ga ƴaƴana. So ina da wannan burin nan suna daga cikin burin kan da. So sa'annan kuma ina da burin tafiya ƙasashen waje kaman in ce ƙasashen Europe irin su Ingila, ƙasashen Turai de su suna daga cikin burin ka na, da Faransa da Ingila da kuma Spain.

Ku ba mu labarin sana'o'in mata unguwarku, daga sayad da abinci zuwa ɗinki. Sana'oin mata a unguwarmu gaskiya suna da yawa. Mata suna sayar da gyaɗa, suna sayar da aya, suna sayar da ƙuliƙuli. Mata suna yin sana'a, su ba sa rena rii ba. Mata suna sayar da sana'a, suna sana'an mangyaɗa a cikin gidajensu, suna sana'an kayan mi a cikin gidajensu. Hannan kuma suna sana'an kitso, har da sana'ar abinci kamar shinkafa da wake da nama. Wasu suna sayar da ɗan wake da safe, wasu suna sayar da ƙosai da fanke da kunu da safe. Wasu suna sai da waina. To haka dai sana'o'in wasu sana'o'in mata. Wasu mata gaskiya ba su raina riba ba. Ko Naira biyar-biyar ne suke samu akan sana'a. Za kaga sun ci gaba ba sunayi wannan abun nan ni kuma gaskiya ba zan iya sana'an in dai ba wani babban shagon mutum yake dashi ba, sana'an da za ka ci wai biyan ko goma. Gaskiya ni ba irin sana'an da zan iya jurewa bane na yi, amma su mata babu ruwansu zaka ga suna irin wannan sana'o'in.

Ku bamu labarin yadda ake shagalin babban Sallah a unguwarku. Gaskiya don babban Sallah ta zo lokaci shagali, lokaci na murna, lokaci na farin ciki, mukam fara da ya da safe a gyara gida, a gyara ƙofar gida, a sha shittayaye, a tsince duk wani datti da yake ƙofar gida. In aka gama sa a nan a zo a yi wanka. Idan aka yi wanka sai mutum ya ɗauko sababbin kayansa da yake da su a ajje ko a ƙasa sai a saba na sababbin kayan nan a tafi zuwa masallaci. Aka je masallaci aka dawo sai a je gidajen maƙota ko gidajen abokai a zauna a ci tuwo, a ci nama a ɗan yi hira. Sa an nan kuwa za a ɗauki akwanta idan aka gama Sallah. Idan kuwa babban Sallah ne, na Sallah ne na yanka baya an gama cin abincin nan za a shirya a tafi zuwa ga wajen da za a yanka raguna domin a yanka ragunan nan a zauna a ci. So haka dai shine al'adan yadda muke yi a lokacin Sallah.

Waƙoƙin biki da na amarya ku faɗa game da waƙoƙin da mata suke rerawa a bukukuwan aure, gaskiya mata suna son biki kuma son wakoki a lokacin da ake biki kuma mata suna son wakokin gaskiya da zai sa su nishadantuwa da zai sa suyi rawa su girgiza so sun fi son irin wadannan wakokin. Haka akwai waƙoƙin Hausa masu daɗi da ana amfi sa su a wajen biki. Akwai waƙoƙi na habaishi wasu suna son waƙoƙin habaishi kamar wacce ta daɗe ba ta aure ba ko kuma wacce ƴan ango ma mata ko ƴan uwanta ake ganin ba za ta auri ba to za ka ga su suna son jin asaƴen waƙoƙin habaishi a wajen bikin su wasu kuma suna amfani da waƙoƙin Indiya wasu suna amfani da waƙoƙin Turanci wasu kuma suna amfani da waƙoƙin manaya kudanci a nan ƙasa ta Nijeriya.

Me kuke yi kafin ku kwanta barnci? Me yake sa. Kuyi bacci mai dadi. Gaskiy abin da nake yi kafin na yi bacci da daddare, na kan je na gama hira na da abokaina. Idan na gama hira da abokaya na, na dawo sai dan danna wayana. Idan ina da fim na kalla kafin na yi bacci, idan kuma bani da fim kawai sai in dansa karatu haka na kwanta. In kuma ban da waya na abu kawai zan kwanta lafiya lau. Ba tare da na yi damuwa da wani abu da zai dame ni ba ko ya hana ni bacci. To haka de gaskiya de. In kuma na kasa bacci wani zubin, na kan sha magani. Akwai maganin man da nake sha, to yakan sa ni bacci idan na sha wannan maganin.

Ku ba mu labarin lokacin da zazzabi ya kama ku ko wani a gidanku da yadda lafiyan ka dawo. Yaushe ka ba na manta akwai lokacin da zan yi wata test da nake da shi a hematology. So wannan kuma lokacin na tashi da maleriya sosai a lokacin da zan yi wannan test ɗin. Amma saboda hankan makaranta idan ka bai ka yi wannan test ɗin nan ba, za a ce ka je asibiti ka kawo sa hannun likita wuce ka kawo medical import. Ni kuma wannan abun da za ka je kai tabbin wane da wane kafin a haɗa maka na medical import ɗin ya ci sa'a na ji na yi wannan jan bawa. Amma dai aƙalla na faɗi wannan jarabawa. Ana neman fifty ne amma ɗayan pass marks sai naci forty seven point five to wannan ne ba na taɓa manta ba. Da kuma lokacin shima wani test da zan yi na pharmacology shima na fara kowani na ji zazzabi har an fi na dinga jin sanyi. Har sai da wani malamin mu miyan mun allura so in nita yau wannan da zazzaɓin da suka kama ni da ba zan manta ba a rayuwata.

Ku kwatanta hanyar da kuka fi so kuyi a tafiya a ƙasa a unguwarku. Gaskiya ne idan a unguwar mu nafi son na shiga tafiya cikin lungu. Ni mutum ne wanda ake kira da introvert da kalmar turanci. Wanto mutum ne wanda bai cika son shiga mutane ba ko mutum ne wanda bai cika son bayyana abubuwansa ga mutane ba. Ni gaskiya ban da wannan sakewan ga mutane amma ka ga duk ƙanne na su suna da wannan sakewan da shiga cikin jama'a. Ni gaskiya ba mutum bane mai son shiga jama'a sosai.

Yaya ruwan damina ke canza tafiye-tafiye a ganku? Gaskiya ruwan damina yana canza tafiye-tafiye saboda kana tunanin ka je unguwa ko garin da za ka je ka kwana, kama a misali ƙauye ka je wajen da za a kwana cikin tsoro ba ka san akan me ma za a kwana, ba ka san gidajen da za'a ajiye ka ba yana yiwu ko baya yi wu tinda yawanci kauyuka ba ko da yaushe zaka samu holet na kwana toh wannan abun yana daga cikin abinda ke damuna kuma yake canza min ra'ayi kan tafiya cikin damuna na fi son na tafi a lokacin bazara ko kuma lokacin da ake lokacin zafi. Na fi so na yi tafiya a irin wannan lokacin ba a lokacin damina ba.

Babban birni da ƙauye, ku faɗa bambancin rayuwar duka biyun da kuka gani. Gaskiya akwai bambancin rayuwar birni da rayuwar ƙauye sosai. Gaskiya a rayuwar ƙauye ana zaune cikin lafiya, nara kuma a tafi gona ayi wannan in sha'ane zuwa kaga an zaune an yi tame amma na a cikin birni gaskiya akwai baƙin ciki, sai dai rayuwa da abubuwan mure rayuwa yafi sauƙi anan, amma kuma rayuwa yafi tsada. A ƙauye gaskiya rayuwa babu wata tsada sosai kamar yadda take a cikin birane.

Ku faɗa yadda kuke shirya gida idan baƙi za su zo. Gaskiya idan zamuyi baƙi mukan gyara gidanmu tsabtsab, mukan tabbatar da komai a tsabtace yake, an share ko'ina, an goge ko'ina. So haka dai za ka gama shirya gidanmu gaskiya tsabtsab ba tare da banban gidanmu da wanda tu ba. Sabida idan baƙi za su zo dole ne ka kai tsabtace mahallinka, ka shirya musu abinci mai kyau, wajen zama mai kyau, ka kawo musu kuma ruwa na guragu kuma na fio wata domin ka dangaja baƙinka. Da an ce baƙinka kuma annabin ka. Dole ne idan baƙo zai zo wajen ka ka daraja shi sosai. Ya tabbatar da a'a ya zo wajen da an karrama shi kuma an daraja shi.

Abin da kuke yi, kuka yi fama akansa sosai, menene sakamakonsa? Gaskiya duk abin da aka yi fama da shi akanshi sosai, zaka ga wanzu ba a cika samun ɗa mai ido ba. Sai kagani abinda ma baka wahala akanshi ba sai kaga shi ne abin da ya fi zama alkhairi a tare dakai to ya kamata a sani, ba wai dole sai ka wahala bane ake samun wannan. Wani zubin kawai in Allah ya ce kai ne kumfayakun kawai shi ne za ka ga abin yazo ya same ka. Amma zafin nema bai kawo samu.

Noma a lokacin damina, ku bamu labarin aikin gona a yankin ku. Gaskiya noma a lokacin damina akwai wahala sosai. Kuma yankin mu ana yin noma a lokacin damina, ana yin noman masara sosai. Don shi aka ma fi nomawa a yankin mu na Kaduna da muke kaiwa to a kankin mu na Kaduna gabas Kaduna ta gabas kenan Kaduna North anfi noma shinka anfi noma masara da shinkafa, sai wake da kuma waken suya idan lokacin su yayi. Sa'annan kuma akan shuka gero da sauransu. Sai kuma idan ka je yankin mu kamar yankin soba inda nake noma anfi noma kuma su masara ne da kuma borkonu. Ana yawan noma wannan a wannan yankin nan. So noma kuma gaskiya akwai albarka. Kamar yadda shekarun baya na daɗe ina harkan noma shekara ta biyar zuwa shida kenan da nake noma a kowace shekara kuma duk shekara sai nayi. To shekara daya ce gaskiya ba samu abunda ake fantan samu ba sabida abubuwa, kayayyaki da suka ƙame.

Ayyukan rani me mutane suke yi bayan girbi a yankin ku? Gaskiya wasu a yankin mu sukan yi kuma noman, noman rani. Bayan sun gama girbi sai kuma su zo su saka shukar rani. Amma yawanci wanda suke kusa da fadama suke wannan shukokin, kamar noman lambu kenan ake kiran shi, so sune suke yin wannan noman. Amma wanda basu da kusa da raf ko lambu to za ka ga basu yi gaskiya sai dai suyi me, suyi acaɓa ko su je su yankan farce ko wani abu dai a lokacin rani.

Motsa jiki ko abinci mai kyau wanne yafi muhimmanci a ganin ku? Me yasa? Dukansu sunada muhimmanci a wajen mu. Shi dolene in kaci abinci mai kyau to ka tabbatar kuma kana motsa jiki. Yawan cin abinci mai kyau kuma zai iya kawowa mutum illa mai tara timbi. Wannan timbin nan kuma zai iya jawo mai yasamu diabetes wato ciwon siga kenan. Idan mutum yana wannan, amma idan mutum yana motsa jiki to kuma yakan kare kanshi daga wasu cututtuka kamarsu ciwon pamotinia da sauransu da kuma ciwon diabetes. Sabida wannan motsa jikinnan yana rage wannan timbi da fat ɗinda zai taru a cikin jikin mutum.